Ina karanta jarida ne. Ni ina kasance ma'abocin son karatun jarida a lokacin da kafin in sayi waya. Huguman ce kafin, kafin a bar ni in fara riƙe waya. Na kasance mai son karanta jarida gaskiya. Ina karanta jarida gaskiya. Saboda lokacin labaran wasanni da labaran ƙasa da wassu abubuwa da yawa waɗanda ban ganin su tunda bani da waya. Saboda haka a jarida nake karanta. Kuma dai kai aka kasance duk sati ana kawo jarida gidanmu. Jaridar Aminiya da Daily Trust da, da wani jarida ne, jarida dai ga su nan guda uku dai haka wanda aka fi amfani dasu a gidanmu wanda aka fi kawo wa mu karanta dukanmu. Gaskiya na kasance ma'abocin son karanta jarida kuma yana ƙara fahimtar da ni abubuwa da yawa. Yana sa ka san me ke faruwa a ƙasa, me ke faruwa a inda kake, me ke faruwa a nahiyar Afirka da duniya gaba ɗaya. Yana ƙara maka ilimi wajen ɓangaren wasanni, wajen samun karin magana, wajen sanin abun da ya kamata. Tinda waɗansu lokutan jaridu kam ba iya labarai suke marawa. Suna, sukan ɗanyi tsokaci a kan rayuwa, sukan ɗanyi tsokaci a kan barkwanci me da shawarwari haka dai duk dai wanda ya kamata. Saboda duk sati akwai irin shawarwarin da sukan dan ba da wanda ƙila yayi, yayi daidai da irin shawarar da kake bukata. Wanda zaka iya amfani da shi idan kana bukata. Yes amma dai gaskiya nima abocin son karanta jarida ne. Don gaskiya jarida abu ne mai kyau wanda in dai kana karanta shi na farko, tun tun ba a ce a Hausa ba. Na farko za ka iya Hausa, zaka iya karatun Hausa kuma zaka iya Hausa, zaka san kalmomin Hausa. Zaka iya abubuwa da yawa in dai ka kasance mai son karanta jarida. Yes.

Eh muna amfani da unifom a wajen aikin mu. Muna sanya unifom a wajen aiki saboda unifom shine abin da ake amfani da shi ake bambance ma'aikata da ɗalibai. A wajen aikin mu da yake muna haɗuwa muna cunkoso da ɗalibai saboda wannan unifom, wannan unifom ɗin, da haka wannan unifom ɗin da muke sawa shine yake bambanta mu, shine yake ware mu, shine yake nuna cewa wannan ma'aikaci ne, wannan ba ma'aikaci bane ba. Nakan sa unifom a wajen aiki, mutane da yawa suna sawa. Kowa ma yana sa unifom a wajen aiki. Wayansu lokutan kalan unifom ɗin blue, stop da kuma dark blue wando. Wan su sukan bar unifom ɗin su a wajen aiki, wayansu kuma sukan tafi da shi gida saboda suna buƙatan su wanke ko kuma suyi wani, amma mu muna da access na zamu iya wanke shi a makaranta nan mu barshi ya bushe gobe mu yi amfani da shi.

Ina kallon inuwa na saboda inuwa na ya kai wani lokaci yakan taimaka min wajen bada lokaci idan ma ace daga ana haka ko da yamma haka yakan-- yana taimaka min wajen bada lokacin sallah. Da inuwa na nakan yi amfani in duba kamar yanzu ƙarfe nawa ne, sha biyu yayi a'a ko kuma ƙarfe huɗu yayi. Da inuwa ta nakan gane ko akwai rana ko babu rana. Nakan kalli inuwa na sosai, tintin bayan ina tafiya sai in juya in gan shi inga a'a wannan yana bina, shi bazai je aikin shi ba nima in je iyi nawa. Inuwa na ya ce kamar ta.

Akwai hanyoyi da dama wanda mutum zaka iya sasanta rikici a wajen aiki, wa'inda bama, wanda ba ma sai manyanka sun ji ba ko kuma sun gani a'a abu kaza ya faru, ya za'a yi ko kuma kaza yana faruwa ya za'a yi. In ka kasance wanda yake very cool ne, very gentle, wanda ya kamata ace kasan yacce za'a yi ka, ka gyara, yace inda wanda ka san yanda za'ayi yanda za k ayi kai ka sasanta wasu rigima tsakanin mutane biyu ko uku wanda hankalin kowa zai kwanta za su ɗau tunani ƙila ya fi ƙarfin ka ko kuma ana wannan ɗinka akan abu ko kuma ana bu--, ana buɗe maka ido akan abinda ya kamata kayi.

Waya na Bluetooth ɗin wayana ya kasance kullum a kunne na ke dan saboda na kan yi amfani da shi a ko da yaushe. Wani lokutan sai zan fita na kan ɗan ciro ɗan abin Bluetooth ɗin nan na kunne in sa a kunne amma sai in ga Bluetooth dina a kunne yake. Wani lokutan kuma idan zan sa agogo na haka in iwatch ɗin nan wanda yake amfani da Bluetooth shi ma sai in je in gani a haɗe yake.

A'a na kasance ma'abocin son daukar hoto. Ina son daukar hoto sosai, tuntuɓa ma allo yayinda nake buga ƙwallo ina son in ga an ɗauke ni hoto. Ina son in ga an ɗauke ni hotuna masu kyau a yayinda nake yin bol ke na. Ko kuma irin normal rana haka da yamma haka an ɗan fita zuwa a ɗauka hoto tare da abokanan arziki. Na kan so in ɗaukar hoto kuɗin ajiye tarihi cewa a rana kaza, lokaci kaza abu kaza ya faru kaza kaza me ya faru a wajen nan gaskiya mun samu. Wance kowa yanda kowa zai ji daɗi wannan lokacin kowa zai kalla wannan hoton ya ji daɗi ya ji annashuwa ya yi tuna da kowa cewa a wa na kaza ne shekara kaza da suka wuce. A wa na kaza ne shekara kaza da suka wuce. Eh na kasance gaskiya ina son daukan hoto gaskiya ina son daukar hoto cikin jama'a, daukar hoto tare da abokanai ana murmushi ana wasa ana dariya.

A'a ina cin tafarnuwa amma tafarnuwan da aka sa a abinci nafi ci ba tafarnuwan da aka riƙe a hannu ba. Ina cin tafarnuwan da aka riƙe a hannu. Na fi tafarnuwan da aka saɓa maka shi a aiki wanda za ka iya ci zai haɗu da abinci kuma zai zo ya gushe amma ba wai ka ci tafarnuwa a hannu ba a ba ka ka sa shi a baki haka za ka yi za ka damu mutane kuma za ka dami al'umma wanda kuma ko a Musulunce Allah bai ce haka ba. Ka ci abinci ka ci abin da zai takura warin shi zai sa al'umma su ji ba daidai ba. Saboda ni ina don haka ina kiyaye cewa in je in ci tafarnuwa ɗanyan shi ko kuma in sa shi a baki. Gaskiya ina cin tafarnuwa amma a yayin da aka yi girki da shi aka girka gidan da shi ina.

Ban wani cika lulluɓa da bargo, da bargo gaskiya saboda indai lokacin, indai lokacin zafi ne ina zan lulluɓa da bargo amma in ba lokacin zafi bane ba, ban wani lulluɓa da bargo yanayin yanda nake samu kaina tunda ɗakina ba akwai AC da zan ce idan an cire shi ba ne.

Ina zan kayan ɗaki masu kyau set ɗin jerin tebuna da sifiku. Yes, ina son gaske irin jerin ɗakin da nake so kenan amma inda za a samu jerukan kayan ɗaki masu kyau irin su gado, bedsheets, labulaye da sauran su. Eh, suma ɗin suna da kyau.

Ina ajiye kuɗi a wajaje daban-daban. Ina ajiye kuɗi a banki, ina ajiye kuɗi a gida. Amma ya danganta da a wannan lokacin da nake, wane hali nake da zai sa in ajiye banki a kuɗi, in ajiye kuɗi a banki ko kuma in ajiye kuɗi a gida. Ni na kasance inason yin transfer sosai saboda haka inason in gana ajiye kuɗina a gida a gefen da eh, da anan safe kuma kowa na gani, kowa na wannan ɗin shi.